Rayuwana na canjawa sosai indai za'a yi ruwan sama duk lokacinda za'ayi ruwan sama saika ganni kaman sama zai canja kuma zai kuma kaman ƴan duhu duhu hakanan kafin ayi ruwa kuma inda dai muke a wajan da muke yana ɗan canjawa ne sosai saboda ruwan saman nan yana ɗan zuwa da dan ƙarfi kaɗan hakannan yake zama lokacin ruwan sama.

Ehh, yana da kyau mutum ya tambayi likita ko kuma ma'aikacin magani kafin mutum ya sha maganin saboda suna zasu gaya ma mutum in abubuwa da ke cikin magani kuma ya zai sha magani kuma in in da zai sha da kuma wan da na nake aiki ne maganin magani nke yi suna zasu gaya ma mutum yasan abun da zai siya kuma abun da zai yi da maganin.

Abuwa da dama suna canjawa kuma da yike rayuwa ne kuma duniya ma da kanta tana canjawa kuma inda abubuwa ya canja kuma ana samu canji a ko wane irin fan ni saboda ita canji dole ne a haka kuma yasa mutane na jin daɗin canji saboda canji na kawo yin cigaba.